Eh to, tufafin da ake sawa a rana na musamman na fi son babbar riga malim-malim. Eh ranar sallah da idi, shine kaza kaza yana kusa kuma yana da matuƙar muhimmanci kaza kaza kaza. E suna zuwa daga wurin tela.

Eh aikin masana'anta aiki ne mai kyau sabo da. Shi yankawo aikin masana'anta kusan kanfani kuma wurin samun masana'anta na da gwamnati to abune dai da yake taimakawa matuƙa. Kana aiki a wurin masana'anta sosai wallahi. Eh shi sa'oi gaskiya akan ɗan ɗauki lokaci aicin masana'anta tinda kaga aishi sana'a ake koyarwa to zaka ga. Zaka yi abin da yaka mata shi ne kawai gaskiya.

Ni hausa fim ɗin nafiso akwai wani fim ana cemai mataimakiya duk da cewa irin fim ɗin nan ne mai dogon zango amma yanada masifan daɗi inaji daɗin shi akwai kusa dukkan manya kannywood akwai su aciki.

Eh, to gaskiya bai rungumi bayan dubuwar rayuwa ce wacce ba wani boyayyen abu da akeyi, ko da dare ko da rana. Zakaga rayuwar da za ki yi, limi ita ce take ta jashewa da yanzu. Ana sako karinsa ababen haske ka gani a kasuwa, to shi ne abin da yake yake. Kuma kasuwar tana taimakawa shi gasan haske kowa yana son haske.

Shawarin da ba ni, ba mako na ke gani za su zama daɗi ita ce shawaran yaren scholarship da aka ba da, kuma neman bi ta ba ne saboda ina ga maka maina su yi mana wayo ko dabarar tusiya, sai naki yadda na bi shawarar na shi da kuma daga baya na yi da na sani na ga damar sanda an ba ya raɗa ma wallahi. Dama dai ya riga ya wuce ko ba haka bane, ba za ka iya canjawaba.

Abincin da ake sani a Najeriya shine daɗi. Gaskiya abinci ne musamman ce mai da yaji. To mai da yaji abinci ne wanda gaskiya yana da daka cikin abinci da na fi so. Shinkafa, fara da wake da kuma mai da yaji abarba. A abin da yana da buƙata sosan gaske. Sosan gaske yana da buƙatan shi yana da daɗi sosai gaskiya.

Kokawa ta gargajiya sanaa ce da akeyi domin wasa domin nishatantar da masu kallo kuma ita kasan kokawa ba a nushi ba a kaza. Sai dai kawai ayi ta gwada ƙarfi wanda ya fi wani ƙarfi ya da gashi ya buda da kasa to kuma itama kaga kokawa iɗin ƙarfi gwan gaskiya.

To, gaskiya shi shi ne abun da na ce, yan da rana take ta yake saba tafiya kaga da safe in na tashin ina zuwa ina yin tafiya, masallaci sai na zo kasuwa. To haka gaga kullum dai abubuwan wannan abubuwa ne sai sun faru kullum, ƙarewa kuma na gama ci abinci sai in kwanta.

To, gaskiya yanayi yana son da exposure. Idan waya sakku za ka je garin mineral ɗin sanye sanyi, idan ƙuwa rana ya sauƙu, za ka je garin da ya tashi ne. To gaskiya to sauyi an dan samu shine yanayi duk abune.